To abinci da na fi so kan abinci dai suna nan kala kala. Amma ni na fi son nama kawai. Duk abu in akace mai nama ne ina son shi ina son cin nama ko na kaza, ko kuma naman rago, ko na akuya, ko na saniya. Amma ina son cin nama, amma bayan nama ina son shinkafa.